Kana iya ba da barkwanci? A cikin gaskiya dai ina iya bayar amma ba wanda ni da kaina na fitar da shi ba. Iran wanda na karanta wani wuri ko dai na ji a wani wuri ba wanda ni da kaina na fada ba. Amma dai yanayin magana dai yana nan da kamar wanda muna aiki tare ina iya bada.

So nawa nake, nake karbar kira a aiki? Nakan karba kira a aiki so dayawa. Ah, ina aiki a pharmacy. Mu mukan bayar da magani, muna ba da magani ma maralafiya. Aiki irin wannan, mutane da yawa wani lokaci in ba su gane bayani ba sukan kira su yi tambaya. Ina karɓar kira muce son goma sha biyar zuwa ashirin a wurin aiki kowane rana. Ko a wuri, eh a wurin aiki haka kira goma zuwa, i mean goma sha biyar zuwa ashirin.

Ina amfani da-- OK, tambayan shine wane app nake amfani da shi don sakonni. Ina amfani da app daban-daban don sakonni, kamar Google Messages. Sa'annan na tade-tade, ina amfani da WhatsApp da kuma Telegram da kuma Facebook. Sa'anan sakonni na wurin aiki, ina amfani da email, ah, Gmail ta musamman. So app da nake amfani da su ke nan na sakonni.

Wane irin mai ina amfani da shi? Akwai bane na gaskiya ba, mai na shafawa ko mai na girki? Bari in ce kuna nufa, mai na shafawa ne. In wannan ne ina amfani da irin mai da ake ce da shi, Vaseline lotion. An shafa yake nan. Da moisturizer ne wanda yake riƙe ruwa a kan fata. Dan ina wurin da na zafi sosai, and ya kan sa fatan mutum ya bushe, ya yi fari. So irin da wannan lotion na moisturizer ɗin ya kan taimaka ya riƙe ruwa a jiki.

Ina yin kiran bidiyo? Eh, ina kiran bidiyo. Ina yin kiran bidiyo da matana. Akwai app iri-iri app dai kashi biyu ne ka yi kira bidiyo da su. Na farko shine WhatsApp na biyu shine Telegram. Amma wannan kiran bidiyo ɗin ina yi ma mutane, je kashi mutane biyu. Na farko shine kamar matana da iyalina, mun ka yi kira bidiyo da ta. Na biyu shine kaman interview a wurin aiki ko ina neman aiki ko dai wani akwai, ah, bayani ko class haka. Eh ina iya kiran bidiyo da wa'innan dalilai biyu.

Wace rana ce mafi kyau a mako? A cikin gaskiya ko wane rana na da kyau. Eh, duk ran da mutum yana da rai, rana mai kyau ne kana da lafiya, rana mai kyau ne. Amma rana mafi kyau shine zan ce rana asabar. Domin a ranan babu aiki, kariga ka gama aiki ka shigo hutu, ƙayi wanki ko dai kana nan kana zama da iyalinka kuna shagalgale wa. Abin da ya sa ni zaɓi ranar asabar kenan, ah cikin ranakun mako, ranar asabar shine rana mafi kyau. Amma inda na faɗa farko, kowane rana rana mai kyau ne. In har ka farka kana da numfashi, kana da lafiyan jikanka, kana da abincin da za ka ci, kana da inda za ka kwana, kana da tufafi a jiki, i to rana mai kyau ne.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa amma a cikin abinci an ba dayawa ba. In aka sa abinci an sa dai dai dai dai, kanshin bayi yawa ba, nakan ci. Amma bana iya ɗauka tafarnuwa haka, in jefa a baki kamar abinci zan ci ba. Yana ci ne don yana da amfani sosai a jiki. In aka sa shi a yaji ma nakan ci yaji, amma bana son shi da yawa don yakan warin yake dede a bakin mutum. A yanayin aikina bai kamata ina maganan na buɗe baki da ɗin gajin wari ko kanshi wani abu ba.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburin wurin aiki, teburin mai kyau ne irin wanda aka kawo daga ƙasar Sin. Teburin katako mai amfani mai kyau. Yana da drawer inda ake aje takardu. Yana nan ruwan ƙasa, ƙafafa masu ƙarfi, irin teburin da ke ofis na mu kenan.

Wace irin ice cream na fi so? Mmm bana cika son ice cream dai. Amma in na za in siya, in na zo in zaba flavor da na fi so shine vanilla. Wanda ake ce dashi vanilla ice cream. Irin ice cream da na fi so kenan. Vanilla flavored ice cream. Wanda kuma bana son shi ne chocolate ice cream. Bana kan son chocolate ice cream gaba daya.

Ya kake kammala aiki a lokaci? Na farko in naje wajen aiki, nakan sa hankali na a wurin aiki in tabbatar da abun yi. Bana ɓata lokaci ina wasu abubuwan da ba su ɗace ba. Na sa hankali na yin aikin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Bana tafiyan hutu in ba lokacin hutu ba. Na sa hankali haka na san a ga inda zai yi. Mutane sun yi wayo tun daga farko. Sai in ci gaba da aiki da sauri-sauri randa mutane ba su yi wa ba. Sai in bi daidai-daidai. Sa'annan in na yi haka domin na ba da hankali na, na ba da ƙarfi na gaba daya. Nakan kammala aiki a lokaci.

Kana fin so zama a birni ko ƙauye? Na fi so zama a birni. Dalilan kuma sanyi. Kan ina Afirka ne, ƙauyukanmu ba asibiti ba, ba kasuwa ba, wuta ba, abu ba daya. Amma kagan birni akwai asibitoci masu kyau. A asibitocin nan ana samun likitoci. Akwai likita, likita na nan a kowane lokaci da saura masu aikin magani suna nan. Akwai kasuwa da abubuwa daban daban da ana samuwa. Akwai wutan lantarki, akwai ruwa, ruwa mai kyau irin ruwan da za a iya sha da girki. Akwai hanyoyi masu kyau. Dalilin da ya sa na fi so zama a birni kenan.

Rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau sosai. To, ka san rubutu an fara koya min tun ina nursery ne. Rubutu ne mai kyau, irin wanda a ture suke ce da shi cursive. Cursive, eh. Rubutu yana da haske, yana da kyau. Ana iya karanta shi, ko da shike ina aiki a bangaren masu magani. A yawan lokaci aka ce rubutu masu magani baya da kyau, yana da wuyan karantawa amma ba haka nawa yake ba. Tun ina karami Mama na ta koya mun inda ake rubutu. An koya ma a makarantar nursery na gida. Sa iyaye na su sake, sai in ci gaba da koya wa. To na yi girma na ci gaba da wannan rubutu mai kyau, mai haske wanda karantawa baya da wuya.

Wato, ina da wannan tambaya ya ya kake daidaita aiki da rayuwa? Abunda a turai ake cewa work life balance kenan. So lokacin aiki lokacin aiki ne. Idan an tashi aiki sai a dawo yin ayyukan rayuwa. Eh misali ina aiki daga safe ƙarfe takwas zan tashi ƙarfe huɗu na ko wane rana. Daga ranan litinin zuwa ranan juma'a kenan. Ranar Asabar da ran Lahadi rana ne don iyalina da kuma ranar sujada ga Almasihu. So in naje aiki na kan yi ƙoƙari in gama aiki a lokacin aiki. In ba kuma gama aiki ba zan barshi a wurin aiki. In na dawo gida lokaci ne don matana da iyalina. Bana ɗauka aikin ofishi in kawo gida. Aha. Haka nake yi. Lokacin hutu inyi hutu, lokacin barci inyi barci. Komai da lokacinsa. Haka nake daidaita aiki da rayuwa.

Menene abin sha da na fi so? Na fi son shan ruwa. A ba abinda yayi kyau da sha kaman ruwa e, na fi so shan ruwa. Eh, biye da ruwa kuma zan ci yoghurt. A gaske ban san kome ake kira yoghurt ba a Hausa. Amma na san daga madara ake yin ta. Eh, so yoghurt. Sa'an nan bayan yoghurt, fura da nono. Fura da nono ba'irin wanda mutanen Fulani ke sarwanna. Kyandirmo, eh, kyandirmo. Yauwa.

Yaushe kake yin wanka? Na kanyi wanka sau biyu a rana. Da safe kafin in tafi wurin aiki, misali ƙarfe shida na safe na kanyi wanka. Sa'annan bayan wannan, da yamma kuma lokacin na dawo daga wurin aiki na gaji da yawa sai in yi wanka da rana kafin in canza kayan in sa kayan gida. Amma randa ban gaji ba ban aiki sosai lokacin bana kai yin wanka. Amma da yamma kafin in yi barci, zan sake yin wanka kafin in kwanta. Haka ni ke yi sau biyu ko sau uku ina wanka a rana. Da safe misali shida ku ince biyar da rabi zuwa shida. Sa'nan da yamma misali ƙarfe takwas zuwa tara na dare. Sa'anan in zanyi ni da rana kuma ko ince yamma ne misali ƙarfe biyar da yamma sai inyi wanka. Lokacin da ina wanka kenan kawani rana.

Yaya nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Na farko shi ne nakan rubuta ayyukan da nake da su na kowane mako, kodance kowane wata a ƙasa, sai induba. Abubuwan da suka shafe rayuwana da na iyalina da na bautan Ubangiji suna can sama. Abubuwa na tai makama al'umma suna nan a tsakiya. Sa'annan abubuwa na shagalgala kawai na jin daɗin rayuwa ko daɗin duniya su suna ƙasa. In za'a raba kuɗi ko hankalina ko lokacina ga ayyuka, matakin da nake bi kenan na raba.

Furen da na fi so shi ne, furen da ake kira frangipani. Dan yana da ƙanshi mai kyau, yana kwantar da hankali, yana da launi jah, da fari. An, yakan yi girma ya zama itace yakan ba da inuwa. Dan kawai in yana nan, a filli ko na ofishi ko na gida, yakan kyawawa gidan. An, in kana nan karkashin shi, ko in ka ji kanshin da yake bayarwa, sai ka ga yana kwantar da zuciya. Abin da ya sa na fi son shi ke nan. Shi furen furenjifani ba, eh, furenjifni.

Eh, ina buga rubutu da sauri. Wannan abune da na koya tun a makaranta, wanda shi malaminmu zai dinga furta abin da yake koya mana kuma muna rubutu. Eh, maganan yana nan da sauri, dole ka ma ka dinga buga rubutu da sauri, in ba haka ba kafin ka sani ka riga ka manta da abin da ya faɗa. To tun daga lokacin ne na koya wannan, bai wan bai bar ni ba har yanzu. Kam ina buga rubutu da sauri. Ai an tara ni yanzu da jama'a, na tabbatar da cewa an ce mu buga rubutu. Zan zama ina cike goma bisa ɗari, ma fi sauri buga rubutu.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Na farko shine ba ma yadda ruwa ya taru a wuraren da ruwa suke wuce a gida. Sa'annan bokatin da muke ajiyan ruwa na gida yana nan a rufe a kowane lokaci. Babu ciyawan dake girma a bayan gidanmu. Duk muna sheme su. Ba ma yadda ciyawa ya cira a gida don yakan tara ruwa. In ya tara ruwa, sauron nan sukan yi kwai a wurin sai su samu yanayin wurin girma da inda suke boye sai da yamma su dinga shiga gida. Sa'annan a duka kofofi da window, windodi na gida aka buga net kewaye da su. Domin net nan da yake ko in ka bude window don shan iska sauro baya iya shiga. Sa'annan yarana suna kwanciya a soron net irin wanda aka sa maganin nan. Amma ni bana kansun wancan. Biye da wannan har yanzu muna da maganin kashe sauro irin wanda yake yafa wannan. Wani lokaci sai mu yafa cikin daki sai mu ɗan fita waje kaɗan tukuna. In kanshin yaa ko warin ya warware sai mu dawo yakan kashe sauro bai yadda su fita ba. Matakin da muke ɗauka kenan domin kare kanmu daga sauro.

Wane irin fim nake son kallo? Na fi son kallon fim na Turawa, musamman na ƙasar Amurka, wato Hollywood movies kenan. An irin wanda na fi so shine action. Irin wanda ana faɗa da kashe-kashe. Irin wanda na fi son kalle kenan. Bayan wannan, nakan so kalla Nigerian fim wato Nollywood. Um, especially sabobin Nollywood movies. Irin wanda ake fim nanono bu sabobi. Irin na zamani, irin na kwanannan, ban da tsofaffin. Ah, labarai daya na abubuwan da yake faruwa a ƙasar, shi ma action. Amma bayan action shine irin fim da ake ba da dariya, wanda nafi so kuma yake da, wato comedy.

Kana da sa hannu a sakoninku? A cikin gaskiya, kam bani da wannan. Dan baya da amfani na tura sako aka sani na tura. Ban da wani dalili, sa hannu a sako na.

Kana rufe baki lokacin hamma? Wannan zan ce kamar ya zama dole. Aaa, yana yi karatun da nayi yanayin wurin aiki. Abun kunya ne ku buɗe baki kawai kana hamma, kowa yana kallo. So abun da ya dace shi ne ka rufe bakinka in kana hama. Karka ɗan tare shi da hannu ko da hanka cif ko wani abu. Imma zaka iya sai ka ɗan juya fuska a gefe, don kar mutane su gan ka. Ko hama, ta yuwa ne ko hama ta gajiya? Eh nakan rufe bakina in ina hama, lokacin da nake hama.

Wacce biki nake fi so, cikin gaskiya shine bakin aure. Na fi son bakin aure, cewa kana nan kana zaune sai ka ga mutane biyu daɗa suna rayuwansu. Sun zauna sun bayyane da juna, sun dan daidaita, su fara tafiye tare a cikin ƙauna a cikin soyayya sai aka kafa sabon gida ke nan. Abin da yasa na fi so tafiyan bakin aure ke nan. Inga yanda mutane biyu suna cikin soyayya da junansu, suna so kuma su kafa gida na kansu. Nakan je in murna da su, in goyo bayansu ɗan gina sabon gida yauwa.

Wane abinci yake sa inji dadi? To abincin da yake sa inji dadi duk lokacin da na ci, shine tuwon shinkafa da miyan riɗi. Kagan in aka shirya tuwon shinkafa haka mai dimi da miyan riɗi, wanda aka yi girkin shi da kyau, an sa nama da kifi da ɗan ganye a ciki. Idan na zauna na wanke hannu na ci hakan nan, ka gan ina ɗan zufa. Kowane lokaci yana ban dadi. Abun nan ya fara ba yanzu ba. Mamana ma tasan wannan abun nafi so. Lokacin da ina makaranta na sakandare, duk lokacin da ina dawo gida hutu, abincin da mamana take yi kenan ta shirya ta ajiye mun. Idan na ci sai ya faran ta mun zuciya. So tuwon shinkafa da miyan riɗi shine abincin da yana sa inji dadi duk lokacin da na ci.

A ganewana, salati addu'a ne irin na musulmi. Ni kuma ba musulmi ba ne, ni Kirista ne. Toh inna addu'a kam. Na ba da gaskiya ga ikon addu'a da cewa Allah yana taimakon mutane, yana jin addu'oyinmu, yana amsa mana. Toh inna addu'a irin ta Kirista ba salati ba. An ganewa na salati addu'a ne na irin na musulmi.

Na fi son bas ko taxi? To a gaskiya, in tofiya na cikin gari ne kusa kusa, na fi son taxi amma tafiyar mai nisa kam ina zaba bas a kowane lokaci. Kaga kaman lokacin da na yi zama a Dubai. Na fi son bas da taxi. Amma a kasar mu na Najeriya ɗin nan buses namu suna da wahala ɗaya. To in na dawo kasa na, taxi na fi so amma a ƙasashen waje, domin yanda yanayin bas na su yake yana da kyau, yana da air conditioner, yana da wurin charging waya da sauransu. Na fi son bas a ƙasashen waje.